Gaskiya abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine ya kamata ace ka kula da kasuwancin ka riƙe amana tsakanin kai da masiya da tsakanin kai da kostoma. Riƙe amana sai kuma kyautatawa da adalci tsakanin kai da yaran ka, ma'ana wanda yake koyon aiki a wajenka, wanda yake taya ka zaman shago ko kanti ko kamfani ko ma dai mene ne ta fannin kasuwancin nan wanda yake taya ka aiki ya zamana ace akwai adalci tsakanin ku. Tsakanin ka kuma da kostoma ya zamana ace akwai amana, akwai yarda kuma akwai tausayi.

Nakan yi wanka da safe da yamma. Waɗansu lokutan kuma in ta kama nakan yi wanka da rana. Ya danganta da irin abunda nayi a lokacin da nake da zanje ina buƙatan wanka. Wani lokutan aiki kaɗai yakan sani inyi wanka da rana. Wani lokutan ko zan fita makaranta ko zan je wajen aiki yakan sa inyi wanka da safe. Wani lokutan kuma inna tashi aiki inna gama aiki da ranan nan ko da yamma nafiyin wanka lokacin. Amma duk lokacin da yake akwai zafi. Zafin yanayi yakan yi wanka sau uku.